A ta yadda muke kare kanmu daga sauro, mu kan yi amfani da gidan sauro. Idan ka shiga bayan ka kora shi, sai ka yi zamanka ba tare da sauro ya cije ka ba. Domin duk wani sauran magungunan da ake amfani da su irin su mosquito coil da sauransu ake kunna baya iya magance matsalar cizon sauro ɗari bisa ɗari kaman na gidan sauro da ake shiga, ah mosquito net.